Kana iya hawan keke? Kana iya hawan keke? Kana iya hawan keke? Kana iya hawan keke? Eh ina iya hawan keke kuma na iya keke kuma ni ma'abocin keke ne saboda keke yana ƙara wa mutum lafiya. Idan ka hau kana tuƙi ƙafafunka suna mimikewa, gaɓoɓin jikin ka suna mimikewa. To ina hawa keke kuma ni ma'abocin keke ne kuma keke abun soyuwa na agareni sosai sosai.

Kana sanya bel kullum? Kana sanya belt kullum? Kana sanya bel kullum? Kana sanya bel kullum? Kana sanya bel kullum? Kana sanya bel kullum? Eh, ya danganta da kayan da na sa. Idan na sa ƙananan kaya masu buƙatar bel to ina sanya bel, amma idan na sa kaftani ko na sa manyan kaya wanda ba su buƙatar bel, ba na sa bel.

Kuna sa uniform a wurin aiki? Kuna sa uniform a wurin aiki? Kuna sa uniform a wurin aiki? Kuna sa uniform a wajen aiki? Eh, muna sa uniform a wajen aiki. Musamman wajen aikinmu waje ne mai yawa to dole sai kun sa uniform sannan za'a gane kai a wane ɓare kake aiki a wajen a ma'aikatan. To muna sa uniform wajen aiki.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Kana siyan kaya a yanar gizo? Kana siyan kaya a yanar gizo? Kana siyan kaya a yanar gizo? Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh tabbas ina siyan kaya a yanar gizo, musamman waje irin su Alibaba, su Jumia Express, su Temu. To ina siyan kaya a yanar gizo gizo. Saboda a yanar gizo gizo ne kaɗai zaka je ka sayi kaya ba maganar ciniki kuma zaka same shi da sauƙi da rahusa.

Kana son zama kusa da taga? Kana son zama kusa da taga? Kana son zama kusa da taga? Kana son zama kusa da taga? Eh tabbas ina son zama kusa da taga, saboda ni ma'abocin iska ne. Ko da yaushe ina san iska tana shiga tana fita a wajen da nake. To zama a kusa da taga yana sa ni in ji sanyi, in ji daɗi saboda iska ta zo ta shiga ta fita.

Kana iya duba lambar QR. Kana iya duba lambar QR. Kana iya duba lambar QR. Kana iya duba lambar QR. Kana iya duba lambar QR. Eh tabbas ina iya duba lambar QR, saboda lambar QR lamba ne mai matuƙar amfani a wajenmu idan an turo mana don mu duba, to ina duba lambar QR.

Sau nawa kake goga haƙora? Sau nawa kake goga haƙora? Sau nawa kake goga haƙora? Sau nawa kake goga haƙora? Sau nawa kake goga haƙora? Sau nawa kake goga haƙora? Ina goga haƙorana sau biyu a rana, da safe sannan da daddare. Saboda goga haƙora yana da matuƙar amfani a rayuwar ɗan adam. To bana wasa da haƙorana.

Nawa matashin kake amfani da su? Nawa matashin kake amfani da su? Nawa matashin kake amfani da su? Nawa matashin kake amfani da su? Ina amfani da matashi guda ɗaya ne idan zan kwanta. Saboda amfani da matashi guda ɗaya ya fi amfani. Akwai sa'in ma akwai lokacin ma da bana amfani da matashi. A haka na ke kwanciya. To ina amfani da matashi sau ɗaya ne dai.

Kujerunka suna da daɗi? Kujerunka suna da daɗi? Kujerunka suna da daɗi? Kujerunka suna da daɗi? Eh kujeru na suna da daɗi saboda da kuɗi na na sa na siyo. To na sa an mun aiki ingantaccen aiki don haka kujeru na tabbas suna da daɗin zama. Musamman idan ka so kaɗan jingina da kafaɗan ka to za ka ji daɗin kwanciya.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Me kake yi don kiyaye lafiya? Me kake yi don kiyaye lafiya? Me kake yi don kiyaye lafiya? Me kake yi don kiyaye lafiya? Ina motsa jikina don kiyaye lafiya sannan ina ƙoƙari ina zuwa asibiti akai akai musamman idan ina da haɗuwa da likitana. Ina ƙoƙari ina zuwa a kan lokaci. Bana wasa da lokacin haɗuwa da likita sannan ina motsa jiki sannan ina kiyaye abun da zai samun ciwo. Ina kiyaye abun da zai kawo min fitintinu a cikin lafiyar jikina.